Eh ma na, ina rufe baki lokacin hamma. Dan ma wani lokaci wan sukam basa son goga baki. In suka buɗe bakin haka, daka ji wari. Wani lokaci ma kagan kuɗa dai shiga maka baki. Duk lokacin nan dai ni ina yin hamma. Ina rufe bakina dai. Na gode.

Yarinya na dai za ta cika shekara biyar ranar Lahadi. Da mu kira dai su ƙawayen ta su zo su ci abinci a gida su yi wasa tare.

Ina cire takalmi in na dawo gida. To dai a gida na akwai takalmin waje, akwai takalmin ciki. Takalman da ina taka waje in na zo bakin ƙofa. Zan cire su a waje a wanke su a waje kamin a shigar da su ciki. Takalman da ina taka su a ciki yana nan daban. Abin da ya sa nake yin haka in ka fita waje, za ka taka ƙasa, ka taka su abubuwa da yawa da ba ka sani ba kaddai ka zo ka da takad.

Zan ce dai duka biyu. Wani lokaci dai ina son tsayawa, wani lokaci dai ina son zama. A ce dai mutum yana gida, kana kwallo a TV, to dai tsayawa ka gan in ka tsaya yawan lokaci, da aka gaji kafufuwa ma zai gaji. In dai ina gida ina son zama. Wani lokaci dai in ƙafita, wani lokaci ɗin ma yawan zama ɗin ma sai ka gaji sai ka gaji. To wani lokaci in nayi zama ɗin ma in ya yi yawa zan ɗan tashi in tsaya, in ɗan zagaya, in ɗan miƙa kafa yauwa. Wani lokaci kuma in nayi yawan zama ɗin na fi son in tsaya, don in miƙe jikina ma jini ma ya tafi mun a jiki da kyau. Amma dai yawan lokaci na fi son zama. Kana nan a zama, za ka huta da kyau yauwa. Yawan lokaci dai ni na fi son ina zama ne.

To dai, su app da ina amfani da su dai sai suna da ɗan yawa. Na ɗaya ina amfani da Facebook. To kun ga a Facebook za ka haɗu da mutane, a wan lokaci dai su labarai ina samun agurin. Za ka yi chatting da mutane, za ku yi ma mala da juna. Na biyu kuma X wanda da ake ce da shi Twitter ba. Shi ma ina yawan amfani da shi sosai. Kai ba, ba ranan Allah da ummatin da na tashi bana amfani da shi X ɗin a Twitter. Ina amfani da ina ga a duk dai su apps da yake a waya na, na fi amfani da shi ne sosai. Abun da ya sa ina amfani da shi akwai dai su opportunity sosai a X ɗin. Za ka iya ka samu aiki. Ga shi shi Uncle namu ɗin Elon Musk yana biyan mutane sosai in kaga ka kai requirement ɗin da ake so ka kai don a dinga biyan ka. Na uku kuma ina amfani da TikTok. TikTok dai baya, baya ba wai ina amfani da shi haka ba. In da dayan kwana biyu son zagan leka wurin na dayan kwana biyu son zagan leka wurin. Da shi kuma Instagram. Instagram da TikTok ina dai haka ɗin ne. Bana wani amfani da su dai haka amma dai a sati ba a rasa ina shigan cikin. To kuma ga link app, shi LinkedIn gun ne yana neman aiki, ina neman su aikin yi. Ga dai mu dai masu son yin remote work na to gun da dai zamu iya mu samu aiki ɗin ke nan gun. Ina amfani da shi sosai. Ga ChatGPT kun san wai aka ce wai yanzun nan eran technology ne ba? To dai yana mun amfani sosai. Ina yi amfani da shi sosai, yana tamake ni sosai. Kai ba ranan Allah da yana gan ba na yi amfani da shi. Dan dai yana tamake ni sosai. To ga Gemini app kuma shi ma ina amfani da shi sosai. Kai ga, ga WhatsApp kai babban kenan ba, fa na manta da shi. Ina amfani da WhatsApp kowane rana don kai shi ɗin ne dai yana nan very easy mu yi communication da shi. Kana aika da message yanzun nan kana samu kana pass reply. Ba kaman dai su raɗin ba. So ina gan kai WhatsApp ɗin ne ma shi ma number one ɗin ke nan. Yauwa. Ga Gmail ina wallahi ba ina duba shi at least son ɗaya rana ina duba. In gan su message da suka shiga su aiko, su aikin da mutum ya yi, ya apply ɗin su, wan lokaci a, a Gmail naka ne za ka samu reply ɗin ka. To dai su app ɗin dai suna nan da yawa. Ga su Snapchat ina amfani da su, ga su Canva ina amfani da su, ga su Pinterest ina amfani da su. Yauwa, ga su online shopping masu Konga, su Jumia. Kai dai su app ɗin fa suna nan da yawa da ina, ina amfani da su kowane rana. Ga su gaming app a waya ma da suna zuwa da waya duk wannan ka mutum yana amfani da su. Ga su recording, su content creation da yanzu dai muna yi, muna yin su recording, su video duk su video app ɗin ma duk muna yin amfani da su. So akwai su app ɗin da muna amfani da su da yawa. Kamani kam suna nan da yawa. Phone ina ma kai yanzu nan ma yana yin slow don su app ɗin sun cika a waya, sun cika sosai. Wallahi suna nan da yawa su app ɗin da nika ina yin amfani da su.

To dai inna je kasuwa akwai abubuwa da yawa da ina siya da shi, daga abubuwan dahuwa a gida, su ƙayan sa a jiki, su takalma. Ɗai abubuwa da yawa kaman na je kasuwa, za ka siya su doya, su shinkafa, su wake, su gari, su taliya, su siga, su dawan yin kunu, su masarar yin tuwo. Abubuwa dai da yawa mutum da yana siya a kasuwa, su alefo, su carrot, su green beans dai abubuwan da mutum dai-dai iya samu a nan garin da nake. Kuma in abubuwan da ne ni ina ci ina siyan su a kasuwa. A zo wurin su sutura kuma, su kayan sa a jiki ka je kasuwa ka siya su kayan sawa, su takalma, sai su tilare, su kayan kwalliya abubuwa da yawa. Dai ni dai wani lokaci dai zan shiga kasuwa, ɗin wani lokaci dai ina yin lis ɗin abun da ina so, wani lokaci kuma babu in shiga kawai duk abun da na gan a kasuwa in na so in biya kuɗi muyi ciniki. In dai kuɗi ɗin ya dace mun in biya, in kuɗi ɗin kuma bai kai mun haka ba sai in hankura. Amma yawan lokacin da ina shigan kasuwa dai ma siyan abinci ne. A siya abinci a dawo da shi gida, a dafa a gida. Dan ni kam bana son ina siyan abinci a-a kasuwa, abinci da an riga an dafa a kasuwa, in ci. Na fi so in siya su kayan dahuwa ɗin, in dada shi gida, in dafa a gida mu ci. So in na je kasuwa, na ɗaya ina yawan siyan kayan a-abinci, kayan dahuwa na dawo gida in dafa. Na biyu kuma kayan sawa a jiki ina siyan kayan sawa, takalman sa a kafa, su tilare, su kayan kwalliya. Ni na mace ne fa ina son kwalliya sosai, in siya kayan kwalliya, kayan ado a kai duk dai. Wayanan abubuwan duk dai ina siyan su a kasuwa.

To mu dai abar mu a local dinmu kawai ba mu san komai ba. Na fi son shayi, shayi kawai abar ma da shayi. A dan samun madara na ya danji mun da kyau, a samun milo eh na ya shiga da kyau. Wani lokaci shuga din ma siga ba kowan lokaci bane ina sa jiki, abar ni da shayi na kawai. To dai ma shayi din ma, a shi shayi din ma na fi son shayi da ruwa mai sanyi ne. Don gun da nake zafi, zafi. Kana shan shayi kana yin zufa, kana shayi kana zufa. To ni dai ka gan in ka sha me, me ruwa mai sanyi ko dai lim-lim dai dai. Yauwa, so ni na fi son shayi. Wani lokaci kofi din ba waye dai ba mutum bai taɓa taɓa ba ne ya taɓa sha. Amma dai yana mun ɗaci-ɗaci-ɗaci a baki. To wani lokaci baki din yana niman zaki. So ni kam na fi son shayi ne.

To wai masu iya magana suka ce wai a customer is always right ko? Yauwa. Amma dai a haka ɗin dai ina son a samu respect a cikin mu. Customer ya zo a haka ne yana so, to ba damuwa. Kanda da ka bi da customer, abokin ciniki, shine dai zamanto ko dai mutum ɗin dai dawo ko ba dai dawo ba. Wani lokaci dai yanayin ciniki ba za su yi magana da su, ana musu tsawa a kai, to ka ga mutum haka ba zai ji daɗi ba, gobe dai ce kai wannan mutum ɗin wannan matan ba ta da hankali ba, ni ba zan dawo shagonta in siya abuba. To ni dai in na haɗu da mutane haka ina musu magana da kyau, a hankali a cikin kwanciyan hankali, kanda gobe ma za su ji daɗi su dawo shago ɗina gobe.

Ni kam a rana kai, wani lokaci ina goge sau ɗaya ɗaya, wani lokaci ina goge sau biyu. Kam wannan wallahi ba karya. Inna tashi da safe in goga, wani lokaci da yamma ɗin in goga, wani lokaci gajiya in kaɗan zauna kaɗan. Ahh bari in ɗan zauna in huta, kamun ka hankara bacci ya wuce da kai. Amma kam dai a rana dole san ɗaya in goga hakori. San biyu ɗindai zuwa zuwa ne wallahi wannan kam ba karya. Wani rana ina goga da yamma, wani rana bana goga. Amma dai inna tashi bacci da safe wannan kam wajibi ne dole ne a rubuce yake. Dole ne ina goga hakori. To a rana in ban goga san biyu ba ina goga san ɗaya a rana.

To dai kuɗin lantarki a wata dai, ba don in ce haka ba ne dai, dan mu dai muna amfani da pre-paid mita ne, to kuma gashi yana yi ɗin yanzu nan, wani lokaci ka yi sati ɗaya, ka yi sati biyu ba ka gan wuta a gidanka ba. To dai wani lokaci dai ba yi da dai gashi kuɗin da muke sa, dan shi ɗin dai za ka siya unit ɗin da kanka ne, yauwa. So wani lokaci a ce, a ce da misali mun siya na dubu biyar, har wata ɗin ma ya ƙare ba mu gama amfani da shi ba, dan dai ina wuta ɗin ma da, da za ka yi amfani da wuta, da shi unit ɗin da ka siya. To wani lokaci dai sai ka gan har ya shiga wata na biyu ɗin ba mu riga mun gama shi na dubu biyar ɗin da muka siya a watan da ya ƙare ba. So wannan kan ba don in ce wai gashi dai kuɗin da yana kashe a wata ba, dan da shike ni ne ina siya da kaina, kuma dai wuta ɗin gashi dai ba ma gani ba. To duk, duk kanda muka gan wuta ne unit ɗin yana tafiya. Dan dai wuta ɗin baya yana stable, so duk kanda wuta ɗin ne da ya zo, shi muke kashe a wata.

Ba na iya zama kan gwiwa ba fa. Tab wani lokaci dai don iya zama ace kila a minti biyar in ya yi yawa minti goma. In ya fi haka ba na iya zama ba. Gwiwa dai mun zafi kam. Abin da mutum ba ka saɓa ba, ba ka saɓa ba kam. In na zama minti goma sha biyar, in na gani ya wuce sha biyar nan gaskiya ba zan iya ba. Amma dai zaman gwiwa ina iya. Amma in daɗe a kan gwiwa ɗin ne dai zama mun da matsala. Dan in na daɗe kaɗan gwiwa ɗin dai zafi ni ka na fi son zama da kyau, zama a kan ɗuwawu amma zaman gwiwa kam ni ba na so ba.

Ni kam ina amfani da su duka biyu. Wani lokaci ina amfani da hannu, wani lokaci ina amfani da cokali. To dai yanayin ne, dai sa wanne ne a cikin biyu ɗin don in amfani da shi. A cewai, ko dai ana cin su shinkafa, su wake, su taliya da sauransu dai. Ni na fi so ina cin da cokali, koda shike akwai wasu masu cin su shinkafa, su taliya din da hannu. Amma ni na fi so ina ci da cokali. Sai in aka zo kuma ta fannin tuwo yauwa, ni na fi son cin shi ɗin da tuwo. Su tuwo, cin tuwo na da tuwon miyan kuka, tuwon shinkafa na, tuwon sakwara na, duk waƴannan kam na fi so ina ci da hannu. Don kam in na ci da hannu ya fi wucewa mun. To dai ni dai ina amfani da dukansu biyu. Akwai fannin cokali, akwai fannin hannu. In aka zo ta gefen abincin ƴan turawa, su shinkafan kenan su taliya ɗin kenan, nafi so ina amfani da cokali sai in kuma aka juye ta gefen abincin mu na gargajiya, a je su tuwo da su miyan kuka, su shinkafa, miyan zogale, miyan gyaɗa, na fi so ina cin shi da hannu. To dai ni ina amfani da dukansu biyu. Hannu ina amfani da shi, cokali ina amfani da shi.

To dai ni na fi son naman kaza. Naman kaza din kuma dai ba kazan ɗan agrik ba, ace ko sufofin layers da suka gama sa ƙwai sun gaji ko kuma ace kazan gida. Domin sufofin layers da suka gama sa ƙwai sun gaji waye na wani lokaci suna kai shekara biyu. To in kaka ci naman nan da ka ji shi daɗi ko kuma kazan gida. Nan da sati takwas nama ya riga yayi to dai ana sa masa wani chemicals a jikin nan bamu gane ba. In kuma ka ji ka ci shi sai ka ji kamar dusa. Naman da ni na fi so naman kaza ne kuma a kaza din ba kowane kaza ba ne. Ina son kazan gida ko kuma sufofin layers. Wallahi su kam sun fi daɗi. Shi nake so.

Aikin gida dai da nake yin kullum suna nan da yawa. Na ɗaya dai ina yin shara. To kowane rana Allahn da ya tashe mu ina share gida. Na biyu kuma wanke wanke. Ko wane rana dai in aka ci abinci dole a wanke kwanuka. So ina wanke wanke ko wane rana. Na uku kuma dahuwa. To dai ko wane rana Allah dai ina dahuwa. Ko da ɗuma ruwa ne a sha shayi ko da a dafa abinci a dafa su tuwo su shinkafa. To dai ko wane rana Allah dai ina dahuwa. To dai ina gan aikin da nake yin ko wane rana ke nan. Na ɗaya ina shara, na biyu ina wanke wanke, na uku kuma ina yin girki. Aikin da ina yin kullum ke nan.

Eh dai ina son kallon wata, amma dai ba kowane rana bane. Dai ina son wannan in muka je ƙauye, yawancin ƙauyukan muɗin dai anan ba wuta. In wata ya fita mu zo na waje iska yana hura mu muna hira muna kallon wata. To dai ni ina son kallon wata ɗin da daddare, amma dai kuma ba kowane rana ɗin bane ina kallon wata.

Ina son ɗaukan hotuna sosai. Eh, don dai ace nan da shekaru in ka juya ka gan baya, zaka ce eh gani da haka, gani da haka. Indai dada muna lokacin da muna nan ƙanana, iyayenmu ba su ɗauka mana hotuna ba, Aida ba mu san kan da muke ba, yan da muke da muna ƙanana. Yanzu da mun yi girma nikan ina son yin hotuna sosai. Ko dai a je studio, ko dai da wayana, ni dai ina son yin hotuna sosai. Amma dai yanzu nan da hotuna sun yi kome dai yayi tsada, mun gode wa AI. AI da ka iya ka yi hoto dukkan da kana so ya fita maka da kyau sosai. Ni kan wallahi ina son yin hotuna sosai-sosai.

To dai kuɗina ina ajiya a banki ne. Wani lokaci dai ɗan kaɗan da dai da mu dinga cefane da shi a ɗan siya ɗan kati. A ɗan dai ɗan siya abun da dai ana ɗan so ƙanana ƙanana ina ajiya gida. Don ba kowane rana ba ne mutum zai dinga shiga cikin banki. Amma dai yawan kuɗi ɗin dai ina ajiye shi a cikin banki ne wanda ya dace mun sosai.